Kana fi son zaman a kujera ko tabarma? Ni ina fi son, ina fi son zama a tabarma saboda in na zama ko in na yi bacci a tabarma zan iya miƙe jikina sosai. Amma in na zama a, a kujera ba zan iya miƙe jikina sosai saboda shi, shi ya sa na fi son zama a tabarma. In na zama a tabarma, in zan yi bacci, zan iya bacci na sosai saboda zan iya miƙe jikina. Amma a zama a kujera ba zan iya, iya haka ba. Saboda haka na fi son zama a tabarma.

Kana son kallon wata da daddare? Eh ina son kallon wata da daddare saboda in dare ya yi ina a cikin gidana ne. Zanyi, zan ringa kallo wa-wata sosai saboda in na kallo wata zan ringa gan inda duniya yake saboda shi aka, na, na, shi, saboda shi ne nake so in ringa kallon wata daddare.

Kana raba ayyuka ga wasu? Eh muna, ina raba ayyuka ga wasu sosai. A gun run aiki ɗina ina raba ayyuka da za a yi aiki ne saboda, a abin da za mu yi aiki ba abin da mutum ɗaya zai yi ba ne saboda shi ya, saboda haka nake muna raba ayyuka. Wannan zai san wane ayyuka zai yi, wannan zai san wane ayyuka zai yi. Saboda haka in mun yi haka za mu, zai yi, za mu gama dashi da wuri.

Kana karanta jarida? Eh, ina karanta jarida amma ba sosai ba. Saboda duk abinda zan kallo ko news ne ko wani abune a cikin handset dina ne nake kallo. Amma dada ina kalla, ina kalla, eh ina karanta jarida sosai. Saboda babana yanada, yanayin amfani da jarida sosai. Inna ganshi a cikin ɗaki dinshi zan, zan ɗauke zan karanta amma yanzu bana karanta ba. Saboda inada phone dina inna, inna kalla phone zanga abinda nakeso ko news ne ko wani abune zan, zan ganshi a cikin phone dina.

Wane irin ƙasa gidanku yake da shi? Ai gidanmu ƙasan da yake da shi ne mun an yi simintin din gidanmu. Duk, duk wuri da yake gidanmu ne an yi, an yi, an yi, an yi simintin din shi. An yi shi da interlock ne, an yi shi simintin din shi. Saboda shi ya, yana da kyau sosai saboda interlock da an yi a cikin gidanmu. Irin ƙasan ne muke da shi a gidanmu.

Yaushe kake cajin wayarka? Wayar na in zanyi cajin ɗin shi, da safe nan kafin je gurin yin aikin da nake yin cajin ɗin shi. In nayi cajin ɗin wayar na da safe, na gama da shi ne da zanyi amfani da shi tun da safe da dare kafin yin wani cajin ɗin. Amma da safe ne nake yin cajin ɗin shi kafin je gurin aikin ina nake yin cajin wayar dina.

Kana yin aiki bayan lokaci? Ni ba na so in yi rigar yin aiki bayan lokaci, saboda in an ba ni aiki a wurin aiki ɗina, na fi so in yi aiki ɗin kafin lokaci ya je. Amma in nayi aiki din in ban gama dasi ba zanyi aiki din bayan lokaci. Haka ne dai nake yi. Amma ni na fi so in ringa gama aiki kafin lokaci.

Kana fison kayan zaki ko gishiri? Ni na fison kayan zaki amma ina cin kayan gishiri ɗin gishiri amma ba kamar in nake cin kayan zaki. Saboda ni na fi so aɓunyar ya, ya, abun da yake zaki sosai. Amma a hospital dina an gaya mun, an, an, an gaya mun kada in ringa cin abun da yake zaki sosai. Tun da an gaya mun haka, abun da yake zaki bana cishi sosai ba. In na ci abun da yake zaki yau, zan ci abun da yake gishiri gobe. Haka ne nake yi.

Sau nawa kake karbar kira a aiki? A gurin aiki dina ina jin aiki sosai. In za a kira ni ko kaman sau biyu ko sau uku ne in akwai wani abu zan yi a aiki. Amma in babu wani abun da zan yi a aiki ba za a kira ni ba. Amma in akwai wani abu, in ina gida, ana, ah, in ina gida akwai wani abun da zan yi a aiki, za a kira ni ko kaman sau biyu ko sau uku. A aiki nima kai yi a gurin aiki dinmu.

Kana ba da shawara a aiki? Eh, ai ina so ina ringa ba da shawara a aiki saboda mutanen da muke yi aiki tare sun san ni. Ina, ai sun san ni sosai. Ina son su sosai. Ina so in ringa ba su shawara kamar shawarar aiki ko shawarar duniya ne. Ina ba su sosai a wurin aiki ɗinmu.

Kana kunna sanarwar apps? Eh ina kunna sanarwar apps sosai saboda ni banason apps yaringa yin distoping notifications irin jei irin yaringa kawomin a phone ɗina saboda haka ni ina fi so ringa ga kunna sanarwar app ɗin sosai. Amma in app da nake yin amfani da shi sosai ne, ba zan kun-na shi ba. Amma app da ba na yi amfani da shi, zan kunna notification ɗin ne. Haka ne nake yi.

Sau nawa kake wanke tufafi? Ai ni in zan wanke tufafi na, ranar Sunday ne nake wanke tufafi na. Saboda zanje aikin Monday zuwa Friday. Saturday ne zanyi exercise dina. Ranar Sunday nake wanke tufafi na kaman sau ɗaya. Aaa kaman sau ɗaya ne nake wanke tufafi dina in a week. Ai haka ne nake yi. Saboda zanje aiki ranan Monday zuwa Friday. Saturday ne zanyi exercise dina. Saboda haka ina yin wanki dina a ranan Sunday.

Yaushe kake zuwa kasuwa? Ai ranar Sunday nake je kasuwa. In zan je gurin yaƙi dina Monday zuwa ranar Friday, ya ranar Juma'a, sat ranar Saturday shine zan je gurin exercise din na. Ranar Sunday ne zan je kasuwa in siya duk wani abu da zan siya da zan yi amfani da shi. Haka ne nake yi.

Kana buga rubutu da sauri? Eh, ina buga rubutu da sauri saboda ni na fi so in ringa buga rubutu da sauri. In na buga rubutu da sauri, abin da zan yi zan gama da shi da sauri. Saboda haka ni nake fi so in buga rubutu da sauri. A wurin aiki ɗi na, an san, sun san mutane sun san ni sosai. In za a yi wani rubutu ne, wurina ne za su yi masu rubutu ɗin saboda sun san in na yi masu rubutu ɗin zan zan yi shi da sauri ne.

Kana rike riga a aljuhun ka? Eh, ni bana rike, bana rike, bana rike riga a aljihuna saboda ni ina, ina mutumin da zaiyi, da telo da zanyi, da zai yi mun rigar, zan gaya mashi kada ya sa rigar ba saboda aljuhu dinnan shine zan riga sa kuɗi na.

Kana koyin watan yare? Eh ina koyin watan yare sosai. Akwai kaman yare guda ko biyu ne da nake so in koyi wata ɗin. Wa-wa-wa, uhm, yaren su kaman French in ina son in koya, in koya yaren amma ba-ba-ba ni da amfani ko ba-ba-ba ni da lokaci ne. Akwai wani app da nake yin amfani da shi, shi ne yake koya mun French din saboda haka ni ina so sosai in koya yaren French.

Sau nawa kake yi-- kake yi amfani da intanet? Ni intanet dina da nake amfani da shi duk kaman, kaman sau, sau uku ko sau, sau biyar nake amfani da shi. Amma ni da, da, da, da, mobile data dina bana kuna da shi ba. In akwai wani message ko wani SMS da zan, da zan, da ya, da ya shiga zan gani shi sosai. Saboda haka ni ma da bana kuna mobile data dina. Amma intanet dina ina, ina yi amfani da shi sosai. Wurin aiki dinmu za mu yi amfani da, da intanet ko ina, ko ina a gida ne zan yi amfani da intanet sosai.

Wane abinci yake sa ka ji daɗi? Abincin da yake sa in ji daɗi ne in na ci shinkafa da wake. Ina son abincin ɗin sosai. Ina, ina buƙatar in ringan cin, in ringa cin abincin, abincin kullun kullun saboda in na ci shi ina jin daɗi sosai. Ina, in na je wani, wani guri an, eh in na je wani guri za, in za su ba ni abinci zan gaya musu in suke da shinkafa da wake. In suna da shi, shi ne zan gaya musu su ba, su ba ni saboda haka, ina son abincin ɗin sosai yana, yana ba ni jin daɗi.

Sau nawa kake share kura? Ai ina share ƙura a cikin gida na sosai, ko a cikin mota ɗina sosai. Saboda ni mutum ne da baya so ƙura, ni gani kani kura ne. Saboda in naga kura yana baya, ba, ba, ba, bai da mini kyau sosai ba. Saboda haka ina, ina share ƙura a cikin gida ko a cikin motaci na ko a cikin ofis dina sosai ina gan shi.

Kana cin salati? A'a, ni ba na cin salati. Ba na son in dinga cin salati, saboda in na ci salati ina yin kashi na ruwa ne. Saboda haka tunda na san in na ci salati ina yin kashi ne, ba na cin shi.

Wane lokacin na shekara kake so? Ai, lokacin shekara da nake, da nafiso shine lokacin da akayi azumi. Saboda ina cikin azumi din akwai ina in mun gama azumi zamuyi, zamu sha ruwa. Saboda haka ni shine nake so lokaci din.

Wane irin burodi ka ke fi so? Burodi nake fi so shine burodi da, da an sa a bota. Burodi da ake yi da fulawa shine nake fi so. Amma ina sa wani abu kamar, kamar kifi ko wani abu zan, zan ci. Amma burodi da an sa bota shine nake fi so.

Kana da katin kasuwanci? Eh, ina da katin kasuwanci sosai. Saboda in na je wani guri akwai mutun da zan ba wa katin nan, zan ba su katin nan saboda haka za su san abinda nake da nake siyar da shi. Saboda haka katin kasuwanci yana da kyau sosai.

Wane irin nama kake fi so? Ainihi naman da zan ke fi so ni gaske sosai shine naman kaza. Saboda inacin naman kaza sosai na fi son naman kaza in zan ci abinci ko zan ci wani abu ne ina fi son shi saboda yana da daɗi sosai.

Me nane kike ji tsoro? Abunda nake ji tsoro shine in banda kudi a hannu. Saboda in babu kudi ba zan iya siya wani abu zan siya ba. Saboda haka abunda nake jin tsoro sosai shine in ba kudi a hannuna ba.

Yaya kake ajiye takardun aiki? Duk takardun aiki dina in zan ajiye, ina ajiye a cikin cabinet dina ne. Saboda ina da cabinet a cikin ofis dina. In zan ajiye takardun shi, takardun aiki na zan sa cikin cabinet dina, na sa a gurin zan kulle ne. Makulle dina shi hannu ne yake, so ba wani mutum da zai shiga ciki ya daushi ba haka ne nake ajiye shi.

Kana rufe baki lokacin amma? E mana ina rufe baki lokacin amma saboda a asibiti an gaya mani bai da kyau in baka rufe bakin ka lokacin amma saboda ko germs ko wani abu ne zai fita a cikin bakin mu saboda haka mu dinga rufe baki saboda haka nima. Na fi so in ringa rufe bakina lokacin amma.

Kana fison a hawa mataƙalla ko lift? Ni nafison hawan lift, saboda in na hau lift, wurin da nake da zanje, zanje da, da wuri ne. Amma ina, in na hau matakalla ba zanje gurin da wuri ba. Zanyi amfani da energy dina ne. Amma lift ne na, nafiso in hau in zanje wani guri.

Kana duban kalanda kullum? Eh mana ina duba kalanda. Kullun kullun nake duban kalanda saboda ni ina son in rika san date din ranar da muke. Saboda haka ina fiso in rinƙa duba kalanda kullun kullun.

Nawa bokiti kuke da su a gida? Bokiti da nake da shi a gida, kamar bokiti guda biyu ne nake da shi. Saboda akwai tap a gidana. In zan yi amfani da ruwa ne, zan, zan tap ne zan yi amfani da shi. Saboda haka bokiti dina bana yin amfani da shi sosai ba. Kamar bokiti guda biyu nake da shi a gida. In zan yi wanki wanki ne, na ke yin amfani da bokiti din.

Nawa nisa ka ke iya tafiya da kafa? Ni na, ina, ni mutum da, da, ni da yake yi, yake so ya ringa yi amfani da kafa din shi sosai. Saboda haka in zai je wani guri, na, ina so in ringa tafiya da kafa ne saboda ni na, na gan shi kamar form of exercise ne. Na iya yi tafiya da nisa kamar one kilomita. Zan iya tafi gurin sosai saboda ina son yin exercise da kafa na ne.

Kana fison kofi ko shayi? Ai, ina fison shayi saboda shayi ne nake so. In zan yi kafin in je gurin aiki ɗina da safe, zan sha shayi sosai. Amma in na sha kofi, in na sha kofi ba zan iya yi bacci ba saboda haka na fi so in ringa sha shayi sosai.

Sau nawa kake goga akora? Ai akora na sau biyu ne nake goga shi. Zan goga da safe, zan goga da yamma in na dawo da gurin aiki ake ni nake goga. Saboda in na goga su kamar sau biyu baƙina ba zai yi wari ba.

Kana san ya hula? Eh ina san ya hula sosai. In zan je wani guri zan sa hula. In na yi amfani da riga na zan sa hula. Saboda in na sa hula zai yi kyau sosai. Haka ne nake yi. Ina so in gasa hula sosai in zan fita.

Menene abin sha da ka ke fi so? Abin sha da nake fi so shine ti. Na fi so irin ga sha ti sosai, saboda kullum da safe nake sha ti kafin in je gurin aiki. Saboda haka na fi so. Abin da, abin da nake fi so, mee, shi ne ti.

Sau nawa kake share gida? Ai gida na sau daya ne nake, nake share da safe kafin je gurin aiki shine zan share gidan. Na share zai yi, zai yi neat sosai. Hakane nake yi. Ina share da safe. Kullun kullun nake share.

Muryan ka tana da karfi ko hankali? Ai muryana tana da karfi sosai saboda na san inda nake yi da inna yi haka muryana zaiyi da karfi. Amma in na sha abin da yake da sanyi muryana kaai ba zai yi karfi ba. Saboda haka bana sha abin da yake da sanyi.

Wane annu kake amfani da ita? Annu da nake amfani da ita shine annon dama, saboda in zan yi wani abu da annon dama ne nake wani abu. In zan sha ruwa ko in zan ci hakunci da annon dama ne nake yi, duk wani abu da zan yi annon dama ne nake yi amfani da shi.

Yaya teburin ku a wurin aiki yake? Ai teburin mu a wurin aiki, tebur da yake da babba sosai ne amma mu biyu ne muke yin amfani da shi, ayyukan da muke yi. Amma tebur ɗin yake da babba. Tebur ɗin ya zo da cabinet ne. A gurin tebur ɗin za mu iya sa file da yawa a-a-akan shi.

Kana son ɗaukar hotuna? Eh sosai ina son ɗaukar hotu sosai. In na je wurin da ba zan je da ban je ba ina zan ɗau hoton zan sa a ansaddina. Hake ne nake yi. Saboda in na sa hoton a ansad dina zai kaman memory ne yake. In zan kalle shi zan, zan iya kalle a ansad dina. Hake nake yi. Amma in na je wani wuri ina, ina son ɗaukar hotu sosai.

Kana zuwa aiki lokaci daidai? Eh, ai haka ne. Ina zuwa aiki lokaci daidai. An bamu lokaci da, da zamu shiga aiki. Seven AM da safe ne zamu shiga aiki. In, in mun fi seven AM, zaa sanction ɗin mu. Saboda haka ina, ina zuwa aiki lokacin daidai.

Nawa sau kake kallon wayarka? Wayar ɗina a hannuna nake, a hannuna nake ina kallon shi sosai sosai nake kallon shi. In wani abu ya shiga ko kamar notification ko wani abu ne zan kalle shi. Haka nake yi, ina kalle shi sosai.

Kuna sa uniform a wurin aiki? A'a, ba ma sa uniform a gurin aiki. Shirt da trouser ne muke sa a gurin aiki, ko mu sa shirt da trouser da coat aiki ne muke yi sashi amma ba ma sa uniform a gurin aiki ɗinmu.

Mene ne yake sa ka ka yi dariya? Ai, abin da yake sa ni kan yi dariya ko in na ga wani abu kamar bidiyo kamar skit ɗin ko mutum ya ce wani abu da yake da dariya, zan yi dariya sosai. Haka ne yake.

Mene ne abin da kake yi, kake yi don nishaɗi? Abin da nake yi don nishaɗi ni, ina yin bacci ne. Zan yi bacci sosai. Ina son irin ƙa yin bacci. Ko in ban yi bacci ba, zan riƙa kalla fim a Netflix ko a YouTube ne nake kalla fim. Ko kalla fim ko yin bacci. Abin da nake yi a don nishaɗi ke nan.

Kana fi son miya mai zafi ko sanyi? Ai, ina fi son miya mai sanyi saboda in na yi amfani da miya mai sanyi, abincin ɗin zan zan iya ci sosai. Amma in miya da zafi ne, ba zan iya cin abincin sosai ba. Saboda haka na fi son miya mai sanyi.

Yiya kake son zama? Ai ni ina fi son in ringa zama a kujera, saboda in na zama a kujera zan iya mike jikina sosai. Aki nake fi son zama.

Kana yin waƙa cikin zuciya? Eh inayin ai ina yin waƙa cikin zuciya na sosai. Saboda ni ma ina son in dingayin waƙa. In ban yi waƙa da bakina ba, zan ringa yin waƙa a cikin zuciya na. Hayake na keyi.

Me kake yi lokacin da babu wutar lantarki? In babu wuta abunda nake yi, zan yi, zan yi, zan ringa yi amfani da handset ɗina ne. Ko inje intanet ko inje WhatsApp in ringa yin message ɗin mutanena in ba. In ba wuta handset ɗina abunda zan yi, zan yi ringa yi rubutu ne.

Nawa takalma kake da su? Takalma da nake da shi kaman guda shida ne. Akwai takalma da nake iya amfani da shi in ina gida. Akwai takalma da nake iya amfani da shi in zan je gurin aiki. Haka ne nake yi, amma takalma da nake da shi kaman guda shida ko bakwai ne.

Wanne malami ka ke fi so? Malamin da na ke fi so shine malamin da yake a gurin makarantar mu, saboda in ya gaya mun wani abu zan tuna ni. Saboda haka ina so malami din ya riga gaya mun wani abu.

Kana yi, kana yin motsa jiki kullum? Eh mana ina motsa jikina kullum kaman da safe kafin je gurin aiki shine zan motsa jikina sosai saboda in na motsa jikina sosai jikina zai yi, zai yi, zai yi akwai energy da zan yi amfani da shi a gurun yaki saboda haka ina motsa jikina sosai.

Yaushe kikan yi wanka? Ai wanka ina yin wanka kullum kullum ne nake yin wanka. Da safe kafin in je gurin aiki zan yi wanka, da yamma ina, ina dawowa gurin aiki zan yi wanka. Ina yin wanka sau biyu nake yin wanka. Da safe da yamma ina yin wanka don kullum kullum nake yin wanka.

Yaushe kake fara aiki kullum? Ai aiki na ina fara da safe ne. Wani aiki dina an bamu lokaci da zamu ringa shiga aiki. 7Am ne zamu shiga aiki. Saboda haka ina fara aiki 7am kullum kullum.